Ina yawan son ziyartar abokanaye na, ina kuma son yawan ziyartar 'yan uwana. Wannan ziyar-ziyartan da nake yi, na abokanaye na anguwa-anguwa ko kuma waɗanda suna zanne da nisa. Ina yawan zuwa in je in same su. Wani sa'a kuma idan na yi aiki na gaji, ina ji ina neman hutu. Ko na mako ɗaya ko mako biyu sai in shiga mota in je wajen kawuna in yi masa ziyara. In je in zanna na kwanaki ɗaya ko biyu. Don duk sa'an da na je yaran sa suna son ganina domin na koya musu abubuwa da yawa. Ina kakkoya musu kuma ina musu tatsuniya ta gargajiya. Idan kuma na ji kamar kai ina da aboki a ta a-a-a-a cikin gari sai in je wajensa. Yanda nake yawan ziyar-ziyarata kenan. Amma wani sa'an kuma Mai yi yiwa banda kuɗin da zan shiga mota in je wannan ziyaran sai in zama na kawai a gida a ɗaki. In nemo ɗan takarduna ko jarida in karanta hankalina a kwance. Amma ai ziyara na da kyau. Wani sa'an kuma su suke ziyarce ni. In su ka ziyarce ni mu zo muyi zama ko na kwana ɗaya ko mako ɗaya. Inda nake son ziyarta kenan. Ko kuma sai in je inda ake ajiye dabbobi wannan da yake ba kwana zan yi ba zan je ne kawai in dawo. Ko in fita in je inda gada yake don muna da gada a nan kusa a garin. Sai in je in gan yadda ruwa ya cika wannan gada da kuma yadda mutane ke ƙetarewa.

Wa to idan aka ce damuwoyii larura ce da mutum baya iya gudu masa. Babu kuma abun da aka ce aiki inda kake tare da jama'a kana hulɗa da jama'a. Kowa yana da irin halinsa da inda kuma ya fito da tarbiyyar da aka yi masa. Bayan da za'a yi wannan zamantakewa ko kuma shuɗanyan da ba za'a samu damuwa ba. Amma yadda nake magance damuwa haka a wajen aiki shine na farko wane irin damuwa ce? Damuwa ce da ni daya tilo zan iya in shawo kansa ko damuwa ce wanda idan na sami wanda ya jawo wannan damuwan nayi masa bayani zai gyara hanyarsa kuma wannan damuwan zamu shakanta, ko damuwa ce wanda zamu sami asalin hukuma wanda suka fi mu hannu da shuni a wajen aiki sune za su iya maganta ko kuma wasu ƙwararru. Yanda nake magance damuwa a wajen aiki kenan. Idan abun da ni da kaina zan iya in magance ne ba matsala sai in kuma haka a wuce wajen. Amma idan abun da yana biɗan wanda ya jawo damuwan shi ne zai bada gudummawarsa yanda za'a sha kan sai a yi hakan. Kaman da na ce ko hakori da harshe suna faɗa da yake suna wuri ɗaya, haka ne wajen aiki ba'a rasa wani irin damuwa.

Ina zuwan kasuwa kusan kullum idan ina da bukata. Amma dai mafi yawan ranar Juma'a don shi ne ranar kasuwan wannan garin Samaru. Ranan ne ake taruwa ana kawo kayayyaki daban daban kuma a fara, a fara, farashi mai rahusa. Amman ba haka ba ko yau ma na je kasuwa. Kullum idan na gan ina da bukata sai in tashi in je kasuwa in sayi duk abun da nake so. Amma idan ina son in yi sayayya a farashin da, da sauki mun ranar Juma'a ne. Idan ina bukatan in sayi kaya kalila ba da yawa ba, kowane rana ina iya zuwa in je in yi wannan shefenan. Amma ranan cin kasuwan ranan Juma'a ne. Ni da abokina yau muka taka muka je kasuwa muka je muka yiwo sayayya. In kuma gobe mun ji muna da bukata haka zamu tashi kuma mu je. Jibi ma idan muna da bukata haka za mu je haka muke yi. Amma wai tilas sai rana gaza kuma muna da bukata wai sai mu jira kafin mu je kasuwa gaskiya bana haka. Ni dai kawai in kuma ina jin kiwo yanzu wa sai in nemi yaro in aike shi kasuwa ya je yayo min sayayya. Amma na fi son in je da kaina, in san me yake faruwa a wannan kasuwan. Kuma ranan kamar Litinin ina zuwan kasuwan hatsi in je in san nawa farashin ya hau ne ko ya faɗi.

Gaskiya ina fi son shinkafa fiye da tuwo. Cin tuwo jifa jifa na ke so. Bana cika son cin tuwo amma idan zan yi sai in ɗauki lokaci sosai. Babu kamar tuwon masara ko tuwon dawa. Ina iya ci da miyan karkashi ko da miyan kuka ko miyan yakuwa da alayaho amma na fi son shinkafa. Shinkafa, farin shinkafa da jan miya ko kuma wara. Shinkafa dai duk yadda aka sarrafa shi gaskiya ina iya cin shi. Ina iya cin shinkafa ranar Litinin, inci shinkafa ranar Talata, inci shinkafa ranar Laraba, inci shinkafa ranar Alhamis, inci shinkafa ranar Juma'a, inci shinkafa ranar Sati da kuma Ladi. Yanayin da na ke son shinkafa kenan. Amma sai ina iya ɗau lokaci in gyara shi yanda nake so. Ina ma in dafa shi da naman kaza. Gaskiya sai inji na shagala sosai, inji bukata ta tabiya. Yawanci manyan bukukkuwa shinkafa ake amfani da shi yanda shinkafa ta samu karbuwa sosai. Hatta ko yau ma na ciwo shinkafa don ina da jan miyan da nayi sai nayi farin shinkafa da ɗan nama na naci. Haka gobe zan ci gaba sai har miyan nan ta ƙare. Idan na ji mutane sun ce ba su son cin shinkafa ai mamaki ma yake bani. Don mafi yawa a nan Najeriya in aka ce maka kuɗin abinci ya tashi wato ana nufin shinkafa don shi yake kan gaba kullum.

Koko ne da ƙosai nake ci da safiya. Wani lokaci kuma in sha shayi da burodi. Idan na gan ba na son in ci abun da zai sa ni nauyi. Amma in ba haka ba, sai in je in sayo koko da ƙosai in sha kuma in ci, ya ba ni ƙarfi da kuzarin aikin da zan yi a rana. Idan kuma ina da ɗumame na, ko na dafa tuwo jiya, yau zan iya in sake ɗuma in ci. Idan ina saurin in je aiki, na gan zuwa shan koko da cin ƙosai zai ɗau mun lokaci. Sai in yi ɗan shayina daidai da daida, da kuma burodi don ba na cika raguwa da burodi a nan. Sai in sha in kama hanya in tafi aiki. Akwai kuma wani sa'an da idan na gan duk waɗannan abubuwan za su ɗau lokaci, za su hana ni zuwa aiki da wuri. Ba zan ma yi shayi da burodin ba ko kuma shan koko da ƙosai. Haka zan je sai ko da rana in je in nema abincin da zan ci. Amma kuma duk lokacin da nake so in yi, in karya kuma in loda safiya, koko da kose shi nake zuwa. Akwai wannan matar da ta iya ƙosai sosai, ko kuma in je in sayi. Masa, masa ma wani sa'an ina je in siyo shi. In siyo masa da kunun tsamiya, in zo in sha. Abun da nake ci da safe kenan.